Nakan iya ɗaura ƙulli a lokuta mabanbanta. Misali in ingiya acikin gida zanyi igiyar da zan shanya kaya zan iya ɗaure ta don haka idan naje daji, zan yo itace, zan iya ɗaura wannan itacen a cikin igiya. Kaga za'a ɗaure dole sai anyi ƙulli. To ina iya yin ƙulli a waje mabambanta. Ina iya ƙulli.

Eh to ni, inda nake ma galiban kusan wutan lantarki ba wani samunta ake yi sosai ba. Amma a lokutan da babu wutan lantarki, nakan yi abubuwa da dama. Nakan yi wanki, na dafa abinci, na yi guga da charcoal in ba wuta. Kai, hatsali bane lokacin da yake da wutan lantarkin ba wai wani lokacin yin aikina bane. Na fi ma yin aiki lokutan da babu wannan wutan lantarki ɗin.

Eh ina da dabbobi na gida wanda suka haɗa mage da tinkiyoyi da kuma awaki harda ragoma. Inada waƴannan dabbobin gida harda kaza ina da dabbobin gida wanda nake kiwatawa domin Sallah. Idan sallah ƙarama tazo se mu yanka mu cinye wasu kuma sai mu siyar in sha Allah.

Eh, hannun da na fi amfani da ita ita ce dama. Na fi yin amfani da hannun dama musamman lokacin cin abinci da kuma lokacin da zan yi wani abu wanda hannu yake jiɓinta na fi yi da dama. Sannan kuma hagu ita ma ina amfani da ita amma ba kamar yadda nake amfani da dama.

Gaskiya na fi son miya mai ɗumi, ba mai zafi ba, ba kuma mai sanyi ba. Nafi son miya mai ɗumi wanda batayi sanyi ba kuma batayi zafi can da yawa ba, musamman ma abinci ne wanda ya shafi tuwo kokuma shinkafa da miya.

Eh ina zuwa aiki akan lokaci saboda ni wajen aikina ina fita ne ƙarfe. Ana shiga aiki ne ƙarfe tara, to ni kanyi ƙoƙari na je aiki akan lokaci ba tare da na yi jinkiri ba. Saboda samun albarkar aikin.

Bikin da na fi so shine bikin aure na, shine wanda bikin da na fi so. To biyu shine bikin da na fi so wanda nake so a rayuwa ta shine bikin aure na. Saboda ni yanzun gwauro ne bani da aure to kaga ba bikin da zanfi so yanzu sama da nawa.

A gaskiya ni bana da wani gidan abinci guda ɗaya da na fi so, saboda yankin da nake ba a cika zuwa gidan abinci a ci abinci ba. A inda nake, an fi dafa abinci a cikin gida, saboda galiban za ka ga kowane mutum guda ɗaya akwai gidansu wanda suke da shi. A wannan gida suke haɗuwa su dafa abincinsu su ci. Amma akan samu wasu wuraren sayar da abinci, wanda in na fita na bar gida nakan yi katari da su a hanya ko a wajen gari. Wanda kam gaskiya na fi son in je gidan abinci wanda yake na musulmai na Hausawa iri na. Tabbas na fi jin daɗin wannan gidan abinci saboda zan samu abinci irin wanda nake so na ƙabilar Hausa. Shinkafa da wake ne, taliya da macaroni ce. Ko banɗashen gurasa ne, tuwo ne miyan kuka ko miyan kuɓewa, tuwon dawa, duka za ka samu a irin wannan wurare. Maimakon idan gidan ba abincin irin wannan na Hausawa ba ne, ba lallai ka samu abincin da kake so ba wanda ya yi daidai da ƙabilar ka. To sibila, da haka na fi son abinci gida wanda ni zan dafa shi. Ko kuma mahaifiyata za ta dafa ko matata ko ƙanwata. To gaskiya abincin da na fi so shine abincin gida saboda ya fi inganci da ƙosarwa da albarka. A tawa fahimta. Wannan shine. A maimakon abincin shago ko abincin restaurant, idan ka je sai ka siya. Sannan kuma za a iya maka tsada. Idan aka ce kai irina ne, ɗalibi wanda ba shi da ƙarfi, wannan zai ba ka matsala ta hanyar. Bazaka ƙoshi ba kuma ka narka kuɗaɗen ka, an baka abinci ɗan kaɗan. Wannan kenan. Sannan kuma akan samu wani lokaci akwai abincin da akan iya yin shi ma a cikin gidan a fito da shi waje wanda za a zo a kasa shi gefen hanya. Wannan ba restaurant bane, irin masu sayar da abinci aƙa gefen hanya. Shi ma akan samu wasu ƙwararrun waɗanda suka iya yi, wanda in ka ci za ka ji daɗin shi kamar irinsa awara da ake soyawa gefen hanya. Da masu kawo kunu haka. To duka wannan galibin akan samu abinci masu daɗi a wurinsu idan ya zaman to waɗanda sukayi abincin ƙwararru ne sun iya kuma an ɓata lokaci wajen gyara shi ba a sa ganda ba. Wannan kenan. Sannan kuma ina son abincin da yake. Irin abinci ne na gargajiya, wanda suka shafi irinsu dambu da. Tuwo, tuwon shinkafa da miyan agushi, tabbas wannan abu ne wanda nake so, kuma wanda nake fata na riƙa ci a ko da yaushe. Sannan kuma. Abincin da kai ka sarrafa shi wani lokacin bahaushe yakan ce kai ba lalle ma ka ji daɗin shi ba. Ta yadda wanda shi ya zo ya ci bayan an sarrafa. Bayan ka gama sarrafawa sai wani ya zo ya ci zai fi ka jin daɗin wannan abincin. Amma idan kai ka sarrafa shi bai zama lalle ka ji daɗin shi kamar wanda ya zo ya ci shi ba tare da ya ji ƙanshi da wahalanshi na lokacin da ake yin shi ba. To, is ok, kowa yana da kalan ra'ayoyinshi, amma dai wannan bincike ne. Ya tabbatar da haka ga wasu mutanen abun da suke faɗi kenan. So.

Sosai na kan luluɓa da bargo musamman aka ce lokaci na hunturu, irin lokacin sanyi sosai. Nakan lulluɓa da bargo saboda jin sanyi. Ina lulluɓa da bargo sosai kuwa. Amma wasu lokutan kuma nakan kwanta sai asuba ta tawo sosai in lulluɓe da bargo.

Eh nakan yi rubutu da sauri saboda ni malami ne. Nakan yi rubutu da sauri musamman lokacin da nake so na yi sauri na rubuta wa yara abin da suke so. Wannan darasin da muke yi nakan yi rubutu da sauri wa ansu lokutan. Wani lokacin kuma na kanyi rubutu a hankali. Amma dai ina yin rubutuna da sauri kam. Nakan yi rubutu da sauri.

Gaskiya, na kan son kyautar ba da abinci da kuɗi da wani abu wanda ake so mai daɗi. Na kan so bada kyautar kuɗi da kuma abinci da ruwa. Ina son bada kyautar wa'inan abu ukun, kuɗi, abinci, ruwa saboda suna da muhimmanci ga rayuwar ɗan adam kuma duk wanda kabawa su zai ji daɗi.

Kalar ƙasar da gidanmu ya ke da ita, jar ƙasa ce wanda ake ciko da ita. Akwai jar ƙasa, sannan kuma gida ne na bulo na siminti, yauwa. Amma akwai jak ƙasa, tabbas a cikin gidan mu akwai jak ƙasa. Ja ce ƙasar, ba wata kala ba. Sannan kuma akwai ruwan kofi haka, kofi-kofi wanda za a iya ce masa brown ɗin kenan, brown normal ruwan ƙasa. Akwai kuma wannan red, red soil, jar ƙasa na.

Sosai nakan iya jefa dutse nesa. Ina iya jefa dutse chan nesa ma kuwa idan nayi jifa. Saboda ina da ƙarfin jifa kuma ya danganta da kalar dutsen da na ɗauka. Idan ka samu dutse mai kyau kayi jifa, za ka ga yayi nisa sosai. Amma idan soso ne ka jefa ba zai yi nisa ba. To nakan yi jifa mai nisa gaskiya.